Ana buga wasan lokacin nan ma sosai kuwa saboda wannan al'adansu shi yana da kyau a addinance ma haka domin a cikin addinin mu ma Manzon Allah Sallallahu alaihi Wasallama yana cewa iza adasa ahdikum idan ɗayan ku ya ma "Iza a dasa a hadukum idan ɗayan ku yayi hamma to ya rufe bakinsa fa inna shaiɗani yadkulun domin ahaiɗan ze iya shiga.

Kujerun suna da daɗi sosai. Kujerun suna da daɗi. Dan yanzun ma akan kujera na ke. A kujera na akwai dollop, akwai supreme sannan dollop ne mai taushi a jikin kujera. Dan haka ina jin daɗin su. Dan mutane ma in suka zauna a kan ta a kan ce wa'innan kujeru sun yii min.

Kina son abinci mai yaji? A'a, ba na buƙatan abinci mai yaji, sabida ina da cutan olsa, gyambon ciki, the more naci abinci mai yaji zai tashi, zai murɗe, zai hana ni saƙat, zai tayar min da shi wannan ciwo, shi kuma yana mun ciwa shiyasa.

Eh ina bada shawara a siki sosai. In na musamman na ga abin da ba daidai ba, na ƙan ce can gurin da abin da yake mata da abin da yake mata. Ba na iya yin shiru saboda shi yim manna shiru sai a biya ɓarnan da duka zai zo ya shafeku. Shi ya sa idan kuna da taimako dole ku zama masu ku.

Suna da mafi akabi amfani da ita. Eh to ni ina amfani da Samsung ne S9 dan inajin daɗinta sosai saboda tanada network tana camera tanamin abubuwa masu kyau masu amfani.

Ana iya tsara kuɗi gaskiya ni talaka ne ba na iya wani tara kuɗi. Kafin shigowa na ke kashe su. Ban da wani lokacin da zance na iya tara kuɗi koda ɗubu ashirin sai sun yi zan buga.